Menene abin da kake tunawa daga yaro? To gaskiya wannan tambayar akwai ɗan tangarɗa a cikinta, indai har an yi nufin rubuta tana da daidaitaccen Hausa. Menene abin da kake tunawa lokacin da kake yaro? Abubuwan da nake tunawa gaskiya lokacin da nake yaro suna da yawa. Ah, akwai abubuwan wanda suke na farin ciki da akwai abubuwan wanda suke na baƙin ciki da akwai kuma abubuwan da in ka tuna su za ka yi dana sani, duk da akwai su.